Ina shan magani kullum. A'a, gaskiya ba na shan magani. Sai in yi ma watanni, wata uku, wata biyar, wata shida ma ban sha magani ba gaskiya. Ni ba mai shan magani bane. Ko kai na na ciwo, ni ban cika shanye magani ba gaskiya. Haka ni ba mai shan magani bane kuma ba na shan magani kullum.

Eh ni son tafiyan da nake yi a ƙafa, gaskiya ina gani zai kai ƙilan kilomita uku, kilomita biyu zuwa uku dai nasan ina ɗiran wannan tafiyan. Amma dai ba kullum ba kuma amma ina ɗiran wannan tafiyan.

Nawa ne yawan danginmu a gida? To wannan Hausan bangane ba amma mu inde a gidan da nike ne haka yanzu. Mu, mu sha takwas ne. Mun kai sha takwas ɗan muna da yawa amma ukun sun rasu. To yanzu mun zama mu sha biyar. Mu sha biyar amma wanda suke gida yanzu ina gaba mu wuce mu goma ba.

Launi idanun mu fari ne mana. Oya sorry, launi idon mu baƙi. Kwayan idon ba baƙi sai fari. Launi idon mu ke nan. Launi idon mu fari ne. Babu wani wani launi kuma dukan mu baƙin ido mun ke da. Babu mai wani kalan ido.

A'a, a gaskiya bana sa uniform wurin aiki. Kayan gida ne wurin aikin, ba wani uniform ba wani maganar uniform. Ko wanne irin kaya zaka iya sawa. Ba ruwan wani da ya yi uniform ko bai yi uniform ba. Eh, la haka ne.

Ina raba abincin mu da mutane, a ba mai rabo bane. Ina raba komai da mutane. Shidi an ce in raba amma haka ko gidan ci zanje raba, naci da mutane ba abun da ba nawa ba. Haka sai an sa ni, bana irin wannan iabubuwa.

Yaya nake kare kaina daga sauro? Hmm, yanda na ke kare kai na. Shine, ina fesa maganin sauro, maganin fishi ba na sauro. Shine in ke kare kai na daga sauro. Don ba na amfani da shi gidan sauro. Shekara uku ina ga ko biyu ban yi amfani da gidan sauro, sai dai ya ma amfani da maganin feshi.

Yaya nake yanke shawara a aiki? Inda nike yanke shawara a aiki, sai na zauna nayi nazari. Nazarin komai sai nayi nazari. Dan nayi abun kaza menene zai faru idan banyi abun kaza ba menene zai faru, zai faru. To dai hakanan nike amfani in yanke shawara.

Irin kyautan da nake son bayarwa gaskiya shine ko in bada kyautan kuɗi ko in bada kyautan kaya na sawa shine gaskiya kyautan da nake son bayarwa. Kyautan kuɗi ko kyauta na kayan sawa shine.

A'a gaskiya bana sa agogo a hannun gaskiya. Ni ba mai sa agogo bane. Bana sa agogo amma a da dai ina sawa. Ba wai bazan ce kullum-kullum ba amma to ina sawa dai amma ba kowane lokaci ba sai na ma tina da agogo.

Ina nake son ciyar da hutu ko kuma wannan wani irin Hausa ne. To idan dai wannan nake son zuwa in je, in ji daɗi ne in huta. To gaskiya ni kuma bana zuwa ko ina gaskiya. Maganan gaskiya bana zuwa ko ina, ba ruwa na da fita in je in huta a wani wuri. Sai dai a ɗakina.

Ranar biyan albashi, a daɗi mana. Kowa abin da yake jikenan. Kowa yana jin daɗi ne ranar biyan albashi. Ranar da za'a biya albashi mutum zai ji daɗi. Wai ranar biyan albashi yau.

Takalman da nake da su, inaga guda bakwai ne. Takalma nawa? Bak-baƙi-baƙi, a duk da takalma nawa baƙi. Sai ina da crocs kalan ruwan ko menene zaa kirashi ma ni ban sani ba.

Inda muke taimakawa mutane shine, idan sun tambaye taimako na, sai in taimaka musu da abin da zan iya, ko kuɗi, ko kaya, ko abinci. Kuɗi ma idan ma zan taya su aiki ne ma.